Kana yin harsashi lokacin bacci? Eh, ina yin harsashi lokacin bacci. Musamman lokacin da na zo kwanciya barci, nakan yi harsashin abubuwa da dama. Nakanyi tunani kala kala, nakanyi tunani iri iri ina yin harsashin wata rana na sayi gida, wata rana na yi aure, wata rana na sayi mota. Duk ina yin harsashin irin wa'yannan abuwan so sai a rayuwa na.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh, ina da sa hannu a saƙonninmu. Ina da sa hannu matuƙa saboda ba na ba da saƙo ba tare da sa hannuna ba. Ina ba da saƙo ne tare da izinina da sa hannuna.

Kana cin salati? Eh, ina cin salat. Ina cin shi, ina cin salat sosai a abinci. Ina cin a cikin shinkafa, fried rice, ina cin shi a cikin shinkafa da miya sannan ina cin sa a cikin nama idan an yi musamman lokacin biki akan yi shi a kan abincin mu ci. Sannan ina cin sa da dambuwa, duka muna cin salat.

Kana sanya tunaturwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka. Nakan sa domin ya tunatar da ni lokaci kaza zan yi aiki kaza sai ya tashe ni musamman ma da daddare idan zan kwanta daga barci. Nakan sa alarm ɗin cewan zan tashi daga lokaci kaza zan yi abu kaza to nakan sa ya tashe ni.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubutawa. Tin a wurin lissafi na kan rubuta duk abun da na san zan saya sai na rubuta. Sannan ina tafiya kasuwa duk abun da na siya sai na rubuta. Sannan kafin na tafi ma ina rubutawa yadda ba wani abu da ya ƙeɓace mun ko ya ƙeɓoye mun ko na ki mantawa, inna dawo sai na lissafin duk abun da na kashe.

Kana yin barci da rana? Eh, ina yin bacci da rana. Da zaran babu aiki, in babu aiki yi nakan yi bacci da rana, amma ba ko da yaushe ba. Sai yayin da babu aiki ko akwai rashin lafiya ko kuma bana jin daɗi, nakan kwanta nayi bacci da rana.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ina matuƙar farin ciki duk ranar da zan yi albashi ina matuƙar jin daɗi ranar da zan yi albashi, saboda ko ba komai zan samu kuɗi in biya bashi, in biya kuɗin siyayyan kayan abinci, in siyo kayayyakin sawa, in sayi duk wani abu da nake da buƙata idan na yi albashi. Ina jin daɗin wannan ranar. Ina jin farin ciki sosai ranar da zan biya albashi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranar Laraba, sannan ina zuwa kasuwa ƙarfe tara na safe zuwa ƙarfe goma. Ina zuwa da wuri ne domin in je in samu kayayyaki na saya da wuri in dawo da wuri.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske. Shi yasa na saka masa gulof masu haske. Shi yasa na sa masa kyendir masu haske sosai da sosai.

Wacce rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranan Juma'a. Naje na sayi kasu-kaya a kasuwar Juma'a. In dawo. Ita ce ranar da muke zuwa kasuwa, ranar Juma'a.

Yaya kake gina dangantakan ta kasuwanci? Ina gina dangantaka tace hanyar kasuwanci da tsakanina da mai siya da mai siyarwa da kostomomi, sannan ina gina dangantaka na ne a gurin masu saya da inda nake zuwa nake siyo kayana nakan sayar. Ina haɗa alaƙa da su mai ƙarfi don samun ci gaban kasuwanci.

Kana fin son kofi ko shayi? Na fi son shayi. Hasalima ni ban taɓa shan kofi ba. Amma shayi kam ina son shayi sosai tundi. Kullin sai na sha shayi da safe. Da daddare ma in zan kwanta sai na sha shayi.

Yaya dangantakarku ta da maƙwabta take? Muna da dangantaka mai kyau tsakaninmu da maƙota. Muna matuƙar shiri da maƙotarmu. Muna shiri da maƙotanmu sosai. Muna zaman lafiya da su. Mutanen kirki ne. Harsali ma muna taimakon su. Suna taimakon mu sosai ta hanyoyin al'amurukan rayuwa.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abinci da yake sa na ji daɗi shinkafa ce. Ina son shinkafa da miya takan sa ni na jidaɗi har da nama. Sannan tuwon shinkafa da miyar ganye yana sa ni jidaɗi, shi ma har da nama. Sannan ina son taliya mai wake da kifi itama nakan ji daɗinta sosai ina son su wa'innan abinci suna sani jin daɗi. Sannan ina son indomie da kwai shima yana sani jin daɗi sosai.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Muna da dangar taka mai kyau, musamman yana ba mu aiki don muna yi masa aiki mai kyau. Muna masa biyayya gurin yi masa aiki sannan yana jin daɗin aiki kan da muke yi masa. Dalilin da ya sa yake ba mu aiki kenan, masu yawa muyi masa.

Kana cire takalma a gida? Eh ina cire takalma a gida. Ina cirewa na ajiye lokacin da tawin da na shiga zan shiga gida ko kuma zan shiga ɗaki ko in zan shiga bayi duka ina cirewa na ajiye. In zan shiga bayi nakan sa takalmin shiga bayi sai in cire wanda na taho da shi daga waje.

Me kake ci a wurin aiki? Ina cin waina fulawa, sannan ina cin shinkafa da wake. Sannan, sai in ɗan sha shayi idan na samu dama, wata rana haɗa hadda kofi.

Kana son cin abincin titi? Eh, ina son cin abincin titi. Nakan tsaya na siya abinci idan matsawae cin abinci ta kama ni ina jin yunwa, nakan tsaya na siya a bakin titi.